Eh ina son malamai da dama kuma da yawa cikin su. Amma wanda na fi so shine malami da yake koya mun addini, yake koya mun yanda zan yi rayuwa ta, yake koya mun ababe wanda ban taɓa ji ba kuma ban taɓa sani ba. Kuma ni kuma ina natsuwa, ina koyawa jagoracin shi. Shine nafi so, shine Sheikh Muhammad Mahai sis.

Eh rubutu na yana da kyau soboda nakoya rubutu ne tun ina ƙarami acikin makaranta, kuma akwai wani abu da ake cewa irin littafin koyon rubutu, sai ka rubuta abun da ake rubuta sai ka rubuta shi ajere. Kamar sau goma haka, saboda haka tun daga wajen nan nake samu ina koyon rubutun, har yanzu kuma rubutu na yana da kyau, kuma na rubutawa mutane su na, suna sha'awar rubutu na.

Eh, akwai wasanni da dama wanda ne ke so yi. Amma wanda nafi son inyi itace wasan ball wasan buga ƙwallo eh in buga ƙwallo nan ina so, ina son ta sossai, eh kuma ban nm buga ƙwallo da ƙafa, yawanci ina buga bugawa a saman waya na ko kuma a saman talabijin na gida. Abubuwa da wasa da nake so yi ke nan.

Eh kasan yawan mutane suna sayan kaya a yayin gizo-gizo kuma akwai wanda suka sayan kaya a kasuwa su je da kansu. Amma ni na fi son inje yanar gizo-gizo saboda shi yana da baida wani wahala kawai. Kana cikin ɗakin ka, sai ka danna waya wayanka, abun da kake so saika ɗauka kawai sai ka siya daga wajen saboda haka ne ina sayan kaya a wajen saboda baida wahala.

Bikin da nafi sone bikin abokanai kamar abokanan arziƙi in suka tashi suka yi biki abun yana bani sha, awa kuma na fi son saboda da akwai wani abokinmu da ya yi aure kwanakin baya da muka je, yana da daɗin sosai saboda mun zo mun haɗu da juna kuma na shekaru da dama. Sau nafi son bikin aboki ne sosai.

Abun sha da na fi so ita ce shayi. Shayi mai zafi, da sassafe, ita na fi so cikin duk abubuwan da nake sha. Saboda ina matuƙar jin daɗin shan shayi sosai. Ita ma zuwa a haɗashi da madara sosai. Abun da na fi so in sha ke nan, kuma a ko wane safe sai na sha kafin in fito gida.

Eyi ina son ziyarta bikine, bikine me mai muhimmanci, ande muke zama tare de su kuma muna zaman kirki de su nafi son in ziyarce su koda yaushe kuma suma suna zuwa wajena, nima ina zuwa wajen su saboda yawanci saboda zama abokan ta keteke yayi daɗi muna ziyarta juna.

Ai kayan zaƙi nake so. Na fi son kayan zaƙi. Ai kayan gishiri ai bai da daɗi. Nafi son kayan zaƙi da zan ji kuma baki na zan ji daɗin shi a baki saboda zaƙin nan yana da kyau. Kayan zaƙi nake so. A'a, ni bana son kayan gishiri ko kaɗan. Kawai kayan zaƙi ne kawai nake so saboda zaƙin nan yana ɗan ban--yana ba ni sha'awa.

Eh to wajen mutane kasan wajen mutane rana a saboda da lahadi ne, amani wajen mafi kyau waje na a cikin mako tace ranan juma'a. Saboda ranan nan muna zuwa bauta wa ubangiji mu ɗaya halicce mu, muke bauta mashi kuma sai a yi abubuwa da ya kamata da ya dace. Rana da yake mu musulmai akan na muke ranan Juma'a anje anyi sallah.

Ina fara aikin da sassafe inna tashi saboda aikin ba na wasa bane ba. Saboda ina, ina tashi daga bacci ina gama gaisuwa, na gama gaida mutanen gida sai in je kawai in fara ayyukan gida. Eh farkon aikin da nakeyi a gida shine zanyi shara ina gama shara sai ko wani irin aiki kuma zai biyo baya.